Eh, gaskiya ina cin salat sosai. Yana ɗaya daga cikin abin ma da kia--da na fi so a cikin rayuwata saboda ina siya lokaci da yawa ina bayarwa domin a, a, domin a a yanka mun kuma a gyara munshi, a gida a haɗa munshi.

Gaskiya ina amfani da wayata sau da yawa, lokaci ba adadi gaskiya. Saboda wayata ko da yaushe ita ce abokiyar rayuwata. Ina matuƙar aiki da ita domin ina yawan yin karatu, yawan yin bincike da kuma kamar irin catin da whatsup da TikTok sauran abubuwa dai.

Gaskiya unguwar mu, unguwar mu tana da kyau, ta haɗu sosai saboda akwai gine-gine masu kyau, sannan akwai tsari da layi-layi da kuma gidaje a jejjerri haka. Gaskiya tana da kyau ta haɗu.

Eh, wurin da nake son ziyarta gaskiya ina son ziyartar Australia saboda ina so na je na ɗanyi karatu. Koda na shekara biyu ne a wannan wurin na yi karatun networking. So gaskiya shi ne wurin da nake so na ziyarta. Yes.

Eh, gaskiya ina yin abu dayawa domin kiyaye lafiyata. Kamar wani lokacin ina motsa jiki, wani lokacin kuma ina zuwa gona na yi aiki domin na motsa jikina. Sannan kuma ina yawan idan na ji matsala a jikina, ina zuwa wurin likita ya ban instructure ko ya bani magani.

Eh, ina zama kangwiwa. Ina zama kangwiwa amma gaskiya ba koda yaushe ba, sai wani lokaci zuwa lokaci haka. Kamar ko lokacin da ina cikin yin sallah, yayin da kike cikin yin ibada na sallah, so wani lokacin nakan iya zama a gwiwa. Ko kuma wani lokacin idan zan zauna a kamar wani gida kaje baƙunta haka, so shi ne.

Kai gaskiya dai ina da ɗinkuna da yawa gaskiya. Yanzu dai, a yanzu dai gaskiya ɗinkin da in ke da shi maybe kaman guda goma ne zuwa ƙasa. Amma dai muna da ɗinkuna da yawa haka da iyalai na gaskiya muna da kaya ya kai kala irin hamsin haka ko yafi hamsin ma dai gaskiya ko hamsin zuwa sittin haka. Muna da kaya kala da yawa.

A gaskiya, na fi son alƙalami da gaskiya saboda aiki da fensir ba ko yaushe nake aiki da fensir ba. Aiki da fensir sai dai idan wani zane zan yi wani zane haka ko dai wani abu makamanci haka, sai hinna nake aiki da fensir. Amma gaskiya, na fi son aiki da alƙalami saboda ya fi, ya fi daɗin aiki sosai. Eh, yanzu haka ma da alƙalami nake aiki.

Eh, wani lokacin ina karatu kafin na kwanta amma ba ko da yaushe ba. Sai dai lokaci zuwa lokaci haka na iya yin karatu kafin na kwanta. Gaskiya lokaci da yawa, eh lokaci da yawa ko idan ina makaranta haka lokacin da ah exam ta kusa to gaskiya kullum, kullum ma gaskiya ina karatu kafin na kwanta.

Eh, ina iya duba lambar QR code, saboda lokaci da yawa, ko yayin da zo irin zan tura abu a Zenda ko kuma kamar a Exchanger, Exchangers na cryptocurrency kenan, so wani lokacin mukan yi scanning QR code.

Gaskiya ina jin matukar farin ciki. Ranar da za a biya albahi gaskiya rana ce babbar rana a wurina saboda na san a ranan zan samu kuɗi sosai sannan kuma zan biya buƙatuna. Zan sayi abin da nake so, zan sayi kayan abinci da duka sauran wasu abubuwa da suke suna damuna.

Launin jakata ta kuɗi baƙa ce. Eh, baƙa ce launin ta gaskiya. A ciki nake ajiye kuɗi wani lokacin. Amma gaskiya yanzu, dade ina ajiye kuɗi a cikinta amma yanzu gaskiya da yake akwai banki, akwai account bana ajiye kuɗi a ciki.

Karfe huɗu dari biyu AM, four thirty AM nake farkawa zuwa five thirty. Da kuma idan na tashi zan je nayi sallah, sallan asuba. Idan na dawo kuma zan zo in ɗanyi karatu. Sannan sai na yi wanka na yi idar na tafi wurin aiki.

Eh, ina cimma manufar tallace-tallace. Saboda haka yanzu haka ma a WhatsApp dina ina tallar rigista da muke yi ta buɗe wani akawun da muke buɗewa. Sannan muna yin rigista ta CAC ta ƙasa. Saboda haka dukka suna ina tallatawa.

Eh, ina riƙe lema lokacin da ake yin ruwan sama saboda kar ruwa ya jiƙani. Amma kuma ba ko da yaushe nake fita lokacin da ake ruwan sama ba. Sai dai idan wani buƙata ya kama ko ina so na saya wani abu dole sai na fita, to shine nake iya fita amma ba ko da yaushe ba gaskiya.

Gaskiya ni bana bikin ranar haihuwa, saboda a salima, mu a tsarin mu na musulunci, ma'ana Ahlus Sunnah. Mu da bikin ranar haihuwa ko murnar ranar haihuwa, haramun ne gaskiya a sunnah ke nan. Shine ya sa ba na yi ma kwata-kwata.

Eh gaskiya ne ina magance damuwa a aiki da shawarwari na mutane da abokan aikin nawa. Za mu zauna muyi shawara, eh matsala kaza matsala kaza ya kamata a ce anyi maganinta. To haka muke mu shawo kan matsalolinmu na wurin aiki gaskiya.

Gaskiya abin da nake fara yayin da isa ofis. Shine zanje in rubuta sunana in saka hannuna a timebook. Ma’anar: littafinmu na ma’aikata. Zan je in rubuta sunana in saka hannu dai kawai. Sannan sai in duba jadawalin lokaci in ga ina da class, ina da wani schedule ko ba ni da. Idan ba ni da class sai in tafi ofis in je kuma in, rubuta kamar record of work da lesson planning.

Raguwar abinci gaskiya almajiri ake baiwa. Almajirai masu bara su ne ake baiwa raguwar abinci. Wani lokacin kuma idan akwai masu bukata kamar yara haka idan suna da bukatansa sai a ɗauka a ba su. Amma dai mostly gaskiya mun fi baiwa almajirai.